Eh ina zuwan kasuwa kaman e, in aka gama mako kaman sau ɗaya a sati, kaman rana asabar da lahadi, kwan nan nake zuwa mu ke zamu kan zuwa kasuwa.